Abin da nake jira yanzu, ya wuce in ga Allah ya nuna min lokacin da na gama makaranta, in samu aiki, na fara yin wani abu mai mahimmanci a rayuwa na, in fuskantar rayuwa da kyau sannan kuma ina yin addu'a Allah ya cika mun burina akan wannan yau. Akwai yawan irin maganan da za ka ji ana yawan faɗa a gida, wani irin kazuna kana karatu kawai ko baka aiki ko wani abu. Wannan magana ana yawan faɗa kuma ina so in ga na kawo ƙarshen wannan, zan ba ma kowa mamaki. Ina yin aikin ina yin kuma karatu, abin yana ban sha'awa. Bana so na ga mutum aiki kawai yake baya karatu baya wani abu da zai taimaki rayuwar shi. Yanzu rayuwa, sai dai a ce ana haɗa duka, karkai ɗaya bakai ɗaya ba, kowanne da na shi amfani kuma da kawai lokacin da zai taso. In ka ce ka yi aiki kawai ba karatu, shi ma da kawai na shi matsalan. In ka ce ka yi karatu kuma babu aiki kawai, shi ma da kawai na shi matsala. Saidai abin da yafi shine kawai ka haɗa biyu duka kowanne ka yi, ka nemi Allah ya sa ma albarka, ya kuma sa ka gama ka yi lafiya ka gama lafiya shine kawai. Amma ba can haka kuma za ka yi a rayuwa sai an samu irin waɗannan matsaloli an fuskanci rayuwa da sauran su.

Ina amfani da shi ko yau kuma na yi amfani da shi. Abune na sauƙeƙe rayuwa, yana taimaka ma mutane wajen tafiye, ƙananan tafiye-tafiye na cikin gari ta yanda ba sai, ka yi wahalan zuwa. Ka hau ne, jira moto ko ka jira mashin ba to. Wannan keke napep ɗin zai taimaka ma wajen tafiya inda za ka a sauƙaƙe, kuma ya fi to daɗin tafiya ba rana, ba wa. Ba wahalan tafiya da sauran abubuwan da yake da ciki.